Ina kake ajiye hotunan wayanka? Hotunan wayana ina ajiyesu a cikin wayar mana. Eh suna nan a cikin wayar. Kwana da she-- shekara da shekaru suna cikin wayar a aje haka ake ta fama sai dai in kamar hotuna ne masu muhimmanci wanda suka shafi ah takardun karatu hotunansu to wannan su kuma ana ajiyesu inda ko da an rasa waya mutun zai iya ɗakko kayan sa ya amfani dasu a duk lokacin da yake so.

Yaya sa hannu naku yake? Yanda nake sa hannu, uh, ina yin sa hannu, ina da sa hannu ƙwaya biyu, na farko mai sauƙi na biyu mai wahala. Wanda kowanne kuma akwai wurin da nake amfani da shi sannan akwai lokacin kuma da nake amfani da shi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne a duk lokacin da nake da buƙatar zuwa din kuma nake da lokaci. Saboda yanayin aikina ba ko da yaushe zai iya barin ka ka je kasuwa ba a duk lokacin da kake so. Sananne nima ma kuma ina da ƙarancin buƙatu waɗanda za su sa na ringa nema na je kasuwa a lokuta, a kowane lokaci.

Kana iya in yin ihu hmm? Iyo na kowa kenan. To gaskiya ni na tashi a wurin da babu wajen tsandauri, da babu ruwa sai ku diddufi. Kuma sakamakon mutane da suke hallaka a wajen, shiyasa ba'a fiya ba kowane iyaye bane ba suka fi barin yaransu su je irin wannan guraren. To gaskiya ban iya iyo ba, amma dai ina ganin ana iyo.